To wani lokaci yake kamawa, inda ake share gida ai kowa na da lokacin da yake sharewa kaman ni da safe da kuma da yamma nake ɗan shasshare gida. Ina san ina ganin ko ina yana fes fes. Kaga sau biyu a rana, wani lokaci kuma sau uku in share gida, in ɗan yi gyare-gyare saboda waje ya ɗan yi kyau kuma yayi share-share.

Eh wani lokaci in ya kama ba sai na ci shi da safe ko kuma da ɗan yamma yamma. Na san kowa da yanayin ra'ayinsa. In ci shi da safe ko kuma da yamma. Na fi son cin shi ma dai wani lokaci. Ai ba matsala da shi ke an girka shine ai lafiya lau ne. Da safe in na ci yana ɗan mun aiki.

Eh sosai makam ina iya dinka tufafi. Inde inda zan sa a jikina ai ko dan faci ma na iya don gyagyara shi. Inda akwai yaɗan yage ko wani abu, ko inda yaɗan sage ko dai-dai yaɗan buɗe, na sa aljarai da allura na don ɗinke shi da don samun ya yi kyau, ya yi dama dama. Ba matsala ai, ɗinka wa ya zama dole.

Eh gaskiya ina tafiya da nisa a ƙafa, indai ta ƙafa ne, tafiya ta ƙafa ina tafiya sosai. Wani lokaci dai iya gwargwado bai wuce kilomita ɗaya gaskiya amma ina tafiya da nisa da ƙafa indai babu abin hawa ko kuma ina tunanin cewa zan iya, zan iya tafiya da ƙafa inda za ni ina tafiya sosai da ƙafa ba laifi a yi.

Eh gaskiya ɗaki indai ba zafi ba sanyi da ɗan dama dama de, amma zafi gaskiya bana son da ka ji ɗaki ya ma wani zafi ka ji yanayin ba ma daɗi kwata kwata ka ji kaman ana ƙona ka da wuta ne a cikin ɗakin ko wani abu de. Gaskiya wani lokaci na fi son da ya ɗan sanyi sanyi in ɗaki yayi sanyi sanyi ba laifi.

Eh wani lokaci yakan kamawa, kamin rohoto ya zo ba daidai ba ko kuma ka ji wani abin gade da ba daidai ba ko labaru da ba daidai ba. Ai dole ne kam a yi nazari kuma in ma ya kama sai mu zaɓa na asali ko kuma na ƙwarai shi abin da ya kamata mu ji ta kunne. Kaga dole ne shi rohoto gara a duba shi da kyau, a yi nazari mai kyau kafin a yi wani tunanin gabattawa ko kuma a bambanta shi da wanda ya kamata a ji ko dai yade za a ɗauka shi.

Gaskiya ni ba mai son hayaniya bane sosai gaskiya. Amma in dai ta zo dole ne mu samu inda za a yi, a sansanta, a samu nazarin da za a ɗauka ko kuma abin yi saboda hayaniyan dankai ya zo ya zama wani abu daban. Eh, inda nake daukar hayaniya ina dauka shi da hankali kwance da kuma zuciya na a kwance. Kagan zuciyan ka na a kwance kuma hayaniya ta zo, ka ga za ka samu daman ka yi lissafi, ka yi nazari mai kyau, tukuna ka san matakin da za ka ɗauka.

Eh gaskiya ina amfani da hannun dama, idan un, amfani hannun da na fi amfani da shi hannun dama ne ke amfani da shi sosai. Ya fi mun sauri kuma ya fi fitowa da duk wani aikin da zan yi. Eh amma ka ga in ya kama wani lokaci ina amfani da hannu biyun, da na daman da na hagun amma hannun da na fi amfani da shi hannun dama ne. Hannun dama na.

Eh gaskiya wani lokaci kayan ciye-ciye da na fi so ka gan su meat pie da su biscuit da su kayan dai daɗi dai irin su, su buns da su donut eh da su indomie ka ga irin su 'yan ciye-ciyen nan. Su na fi so sosai eh ciye-ciye su ƙananan ƙananan kayan nan dai masu inganci, masu ɗan daɗi a baki. Su meat pie, su donut da su tsohon abubuwan da su Coca-Cola.

Eh to wani lokaci ina dan kallon inuwa na, indai na samu lokaci sai in kalle ta kuma sai ma Allah godiya da irin hallita da yayi, irin abubuwan da yayi na mai kyau. Eh kallon inuwa yana da kyau, sai ka ga irin inda ka riga ka zama, abinda ka zama. Kallon inuwa na a ina yi kowane lokaci.

Eh wani lokaci ajiye kofin bayan namu ayi yana, ya kan kamawa. Eh akwai lokaci kuma ka ga yafi ma daraja da kuma yafi ma sauri. Wani lokaci wi sai ka ajiye shi a bayan na kuɗin. Ba matsala ajiye kofi ai. Wannan ba matsala ba ne. Ina ajiye wani lokaci ba kowane lokaci ba amma wani lokaci ana ɗan ajiye wa.

Eh to, wani lokaci muna dan amfani da man Vaseline ko kuma man cream, baby pears. Vaseline baby pears shine nake amfani da shi wani lokaci. Ya fi min kyau a jiki ko kuma baby oil. Wannan yana da dan kyau. Eh, ina ɗan amfani da wannan ya fi min kyau a jiki. Mai Vaseline ko baby oil.

Eh, wani lokaci dai muna son kaga ranar Lahadi. Haka dai ranar Lahadi ranar hutu ce, so ka ga ya kamata ace sai ka huta. Ranar Lahadi dai na fi so a cikin mako. Makonni makonni dinnan da gyara dai Lahadi ya fi mun kyau. A cikin abun gadayi, Lahadin nan kadai amfani da shi zaka samu ka yi wanki kuma ka yi gyare gyare. Na fi san.

A'a sosai kam muna musafaha muna yi da mutane sosai in ya kama ai in ka yi da mutane musafaha in a yi lafiya ne za ka ga cin gaba kuma mutane za su fa gane ka za ka ga cewa ana cin gaba da mutane indai ana samu ana ta'aziyya tare kuma ana zuwa ana yin abubuwan da ya kamata.

Eh, wani lokaci ran sati ko kuma ran Talata, ran sati da Talata lokacin zuwa kasuwa kenan. A lokacin ai ina da nazari, ina da sarari zuwa saboda a lokacin ina ba wani aiki sosai. Haka zan je in yi abin da zan yi a kasuwa in dawo, sati ko ran Talata.